Ku bayyana tufafin da ake sa a ranar ku musamman. A rana musamman tufafin da nake sawa wani tufafi ne da ke ƙasan akwati. Eh suna da kyau farare ne. Ina sa su randa naga ina da gurin zuwa kamar ran juma'a wanda kuma ina ji da kai na. Ina son in yi da tafiyar da ka saita. A wannan ƙasan akwati yake, daga nan kawai nike ɗauko shi in ɗauka insa.

Idan kuka yi tunanin fasahar nan gaba mai jaddabo, wato ka ga fasaha zai yi na tayi bunƙasa, yana ta ci canza al'amuran rayuwa. To ita fasahar da kanta tana burga ni, sabida zata kawo sauƙi ga rayuwan ɗan adam kuma zata tsare ni zuwa abubuwa da dama. Wato fasaha za ta yi tsari da yawa a rayuwa, suka jefa kamar waya yanzu idan zaka cire kuɗi zaka je banki amma yanzu fasaha ta zo wa'innan abubuwan sun ragu ba a wannan abubuwan. A fargaban da nake samu shine kawai suna zuwa ana amfani da shi wajen da bai dace ba.

Achaɓa da keke napep, yaushe muke amfani da kowanne? A gaskiya achaɓa in ina sauri shine nake hawa keke napep kuma in zan je guri wannan ba tare da na hau mota ba shine nake hawa keke ko inda zan yi bede wani nisa. Shi achaɓa gaskiya yaɗan fi sauri amma yafi keke tsada. Saurin tafiya a achaɓa ya fi kuma yafi tsada.

Ku gaya mana game da kalangu da sauran ganguna. Aaa kalangu ya kasance, aa abu ne wanda yake da ƙaurin suna kuma zaka ga da sallah da biki ana buga shi. Aaa masu bugawa wanda suka iyane ba kowa yake iya bugawa ba. Aa a wani biki da dama ana bugawa, amma yanzu sabida addini da canjin al'ada an rage buga shi kamar da. In ana buga kalangu, idan ƙwanbe ne ina jin daɗi amma in sauran ne haushin su nake ji.